Ah, wato agaskiya ni nakan fi amfani da app mai suna WhatsApp da kuma TikTok domin saƙonni. Amma saƙonni irin wanda ya shafi wanda za a iya turo wa ta email address ne, so na kan yi amfani da email. Amma mafi yawan amfani na isar da saƙo, na kan yi amfani da kafar sada zumunta ta WhatsApp sabida sauƙi da kuma saurin isar da saƙo ta jin murya ko kuma ta hanyar rubutu ko kuma ta gani da idanu.

Wato a gaskiya nakan share ƙura kusan kowace rana, da safiya da kuma yammaci. Idan na tashi da safe, bayan na karya, na yi wasu aikace-aikacen gida, nakan haɗa da shara da kuma goge goge. Haka zalika, bayan na tafi aiki na dawo da yamma, shi ma idan na shigo gida nakan yi karkade-karkade, saman kujeru da kuma gyaran ɗaki da dai sauransu.

Unguwar mu tana nan cikin zaman lafiya ko da yaushe, kuma unguwar mu yanki ne na talakawa da akwai jama'a sosai. Amma babu hayaniya irin ta faɗace-faɗace kullum muna cikin zaman lafiya. Kusan kowa ɗan uwan kowa ne sabida ana cudanya yadda ya kamata. Sabida haka, unguwar mu na kan fin jan daɗin zamanta kusan ko da yaushe. Ko gurin aiki na je na kan matsu na dawo sabida mu ci gaba da tattaunawa da abokai muna hirar nishaɗi.

Shi cin abinci yana da matuƙar daɗi a cikin al'umma, musamman tare da abokan aiki. Amma mafi yawan lokuta nakan ci abinci ne kadai a wurin aikina, bi ma'ana a ofishin da nake. Amma nakan fi son in ci abinci tare da wasu abokan aikina, saboda a yayin da muna cin abinci muna yin fira, firan kuma tana min daɗi. Kuma sannan muna sake jin kan juna. Kowa a lokacin da muke cin abincin, kowa yana ganin kamar kowa ɗan uwan kowa ne na jini. To, sabida haka alaƙar tana ƙara ƙarfi. Ko lokacin da mutum ya nemi wani taimako, to, ba wuya mutum ɗaya daga ciki ya taimaka masa sabida irin wannan zumunci mai ƙarfi.

Wato nama yana da matuƙar daɗi da kuma amfani a jikin ɗan adam. Amma a gaskiya ni na fi son naman rago ko kuma naman akuya. Idan kuma aka zo bangaren ƙananan dabbobi wa yanda suke kamar yanayi da kaza, na fi son naman kaza. Na biyun su kuma shine zabo. Amma a gaskiya a nama wanda ya shafi bangaren su shanu ko kuma raƙumi ko tinkiya ko rago, na fi son naman rago sabida na fi jin daɗin su sai kuma ya fi mun amfani a jiki.